Tabbas ina zama a kan gwiwa wani lokacin, musamman lokacin sallah. Amma kuma kwanan nan saboda wasu abubuwan da suka shafi bangaren lafiya, saboda mahaifina yana da ciwon siga, to wani lokacin idan na zauna bisa gwiwana anan jima kaɗan zai fara ɗan man ciwo. Kuma a irin lokutan nan, abin da ke kawo sauƙi shine na tashi na ɗan taka, na motsa gwiwan, na motsa jiki. Sannan na ke samun ɗan sauƙi kaɗan kaɗan. Saboda haka ina ɗan rage yawan zama a kan gwiwa. In ba ya zama tabbas misali wajibi lokacin sallah ko kuma kawai in inda zan zauna ba zan daɗe ba, to shi ne zan je zan zauna bisa gwiwana. Amma ban da haka, ban cika zama a kan gwiwa ba.

Ina aiki daga gida ne yawanci bana da wani aikin gwamnati ko kuma aikin da ke buƙatar zan fita in je. Duk aikace aikacen nake yi na harƙana na samun kuɗi daga waya da laptop nake yi. Sabida haka ina harƙa a gida ne, gida bana fita ba. Ballan ta na a ce in zo ina neman abincin da zan ci a wurin aiki.